Eh to ina gani a duniya nan babu wani da dai fatan ya samu cigaba ko? Indai haka ne, to gaskiya kowa har da ni ma a ciki tun bana fatan a samu cigaba saboda bunƙasa rayuwa da tattalin arziki ka fita daga kunya.

Eh to, gaskiya bangane wani irin saƙonnni kuke tambaya akai ba, amma ta yin ɗin de kaman, saƙo ne na wanda ake miƙawa zuwa ga shuwagaban ni, ban taɓa tura irin saƙon nan ba da ban ga amfanin shi ba. Kaman in kuma saƙo ne a gida to muna jefa tallafin mu a abun da ya samu, kokuma saƙonni ne naa ba da ƙara, gaskiya ban taɓa rubuta irin su ba.

Eeh, abin da na fi son sha shine toka fi. Dan kusan kullum sai na sha ɗaya ko biyu haka kafin in fara aiki kenan da sassafe. Amma ta wuce wani lokaci ta kankai uku. Sai abin da na biyo kuma da nike son sha shine ruwa, dan yana sa mutum ya samu ƙarfi ajikin sa.

E, to Alhamdulillahi, ina da gana abu da ɗan wuri, so duk abin da ya zo. Kanyi ƙoƙari mu ga mun san yanda za a iya aikata shi. Ko da ba wai zan ƙware bane sosai a abun, na kan yi ƙuƙari in san ginshikin yanda ake yin abu. Don ko ya taso, mu samu mu in an samu irin abin da za a yi saboda dole sai muyi amfani da wannan ginshikin da muka samu, mu koya sosai don a fita daga kunya.

A'a, dan gaskiya bana riƙa rera waka cikin bayi dan magana a bayi bai ma da kyau. Ina kan yi sauri ne in na shiga bayi, muto dul abun da ya kaini in yi sauri in guda ma.

Eh to wurin aikin mu akwai mashinan monogirari wato ɗinki wanda yake yi da kanshi ƙenan, eh kuma akwai kwamfutoci, akwai kekunan ɗinki da dai sauransu wanda ake amfani da a sarrafa kaya masu inganci da kyau.

Eh toh gaskiya, wani lokaci nakan kalla madubi, arana ma ya kai ila sau uku ko zuwa biyar. Amma zanyi kokari in rage saboda kallon fuskan ka a, a madubi bai kamata ba. Ya kamata ka je ka yi ta nema kuɗi ne, dan shi fuskan namiji ba wayi kyau a ke nema a gare ka ba.

Eh, duk abinda ya samu nakan ci, tunda daga gida nake aiki, amma da da nake fita inje gun aiki, nakan ci gurasa. Da rana, in lokacin cin abinci yayi. In kuma ina jina da nauyi, sai in ɗan haɗa da wani lemon kwalba me sanyi saboda yaɗan kore ƙishi da a kan ji.

Rogowar abinci akan tattara abaama almaajirai dan kada a zubar dasu saboda zu badda abnci babu kyau. Suma bayin allah su samu abinda zasu ci, dan su san yanda zasu cigaba da rayuwar su ba.

Eh, yanzu tunda girma ta kawo, babu wani wasa da nake san yi amma ada. Ina son in ringa buga game a wayana, irin su Call of Duty tunda be da suna a Hausa ban san yadda zan kira shi ba. Sai kuma mukan buga GTA na watakan ainifin na'urar kwanfuta sai kuma irin su PlayStation da Xbox, dan muna buga games haka dinnan. Amma be daɗe ba na buga wani game haka wanda ake yi akan tsira watakan ainihin survival ke nan ko.

Eh to, ai ba wani abu da nike yi a ƙarshen mako. Ba wai ina da abubuwan yi bane, ba wai ana jira na zan yi abu ba ne ba. Amma in dai dan dole zan faɗai wani abu da nike yi a ƙarshen wata, shi ne nakan duba nawa aka samu ah wannan watan nawa ya shigo nawa ya fita sannan ta ya aka yi hakan ya faru. Tunda ni kaɗai ne ba wai ah wani ma'aikata nike ajiye wa.

Gaskiya na daɗe ban kalla fim ba? Ba wai ina son kallon fim bane ba yanzu, dan ba birge ni suke ba. Amma a da nike kallon fim na fi son kallon movies. Irin shirin da wanda ake yi daga turai, wanda yake kai wa awa ɗaya da rabi ko awa biyu haka. Amma dai sai na zo kuma na fara son kallon shiri da ake yi mako-mako. Amma sai na tabbatar an riga da an gama shi shirin kafin in fara kallo don ba na son in zo rinƙa jiran abu ya fito sabo. To sai na jira an kammala shirin gaba ɗaya. Kafin in kalla. Sannan lokaci ina kallon shirin da ke futuwa daga ƙasar Japan wataƙan ainihin anime ke nan. Eh.

Eeh, gaskiya, idona kamar yawancin en area da nike kalan ruwan ƙasa ne, wato brown kenan. Eeh, amma ba wai yayi baƙi bane cancan, yanda zaku ga ido wasu yayi.

Ato gaskiya ni tunda ba wai ina cikin kamfani bane wanda ake sarrafa kayayyaki, banda wani zaɓi sai abin da muka je muka gani a kasuwa wanda muka gaya mana kyau sai musiya kawai. Amma indai dan dole in ɗauka, shi auduga gaskiya yana da nauyi. Shi kuma silk an ce ma haramun ne sa shi ana namiji. To gaskiya dole in ɗauke auduga nan.

To, gaskiya, ai damuwan ma na aiki iri daban-daban ne. Inde abun da zan iya magancewa ne, to mukan yi ƙoƙari a kawar da shi ma kafin ya ma nuno kai. Amma ace irin damuwa ne da wasu ba su kawo mana abun da za a yi aiki a kai ba. To gaskiya wannan saide muyi ta kira ana tunatarwa don su kowa da wuri, a zo ayi abun da ya kamata. Kuma damuwa ne na kan tsaron aiki. To, shi mutum ya yi ƙoƙari, yarin ga ayyika, da zai kasance ba za a iya a ne mun wanda yafi ka iya aiki ba.

Eh gaskiya indai maganan shaƙatawa ne nakan yishi inna samu wani ɗan abin sha haka. Sai in ɗa ruƙa, duba yanan gizo-gizo in ga me ke faruwa, in ga wasannin barkwanci da kuma me duniya ke ciki. Sai kuma in ɗan yi magana da mutanen da aka sani.

To fa wani irin namba ke nan kuke magana a kai? Indai namba ne na waya, to wannan inaji ai bai kamata in faɗi namba na ba duniya su sani da kuma wa'inda ban sani ba amma indai namba ne irin na ƙasarmu, to ai +234 ne. In kuma namba ne na postal code, 800 ɗari takwas da ɗari biyu da ashirin da uku ne. To ban san wanne kuce tambaya a kai ba. In kuma lambar layi ne shi ma aibe kamata in faɗa ba a, abin sirri. In kuma lambar katina ne na sanin ɗan ƙasa, shi ma aibe kamata ba tun da in na faɗuwan nan, za ko son wane ne.

To ai kun son taron ma iri-iri ne. Akwai taro na gida, akwai taro na gun aiki, akwai taro na haɗuwar abokanai da, da waɗanda aka sani. To inde taro ne a gida, in lokacin da kake so za ka haddu gawayin da kae so ka gani a ba wai sai ka zo wani hanya ba kafin ka ga wani. In kuma taro ne a cike na union, to ni ba ma zuwa irin taron nan, tunda bana wani union haka. Kamai yadda na faɗa, cin gashin kai na nake yi waɗannan ainifiyun freelancer. In kuma taro ne na zaɓe da irin political party, gaskiya bana ban irin harkar nan na siyasa. Amma dai muna ƙoƙari muyi zaɓe.

Gaskiya duk wanda baya yake son abu mai sanyi, irin abinci wanda ake ci in an gama fi da zafi to ina ganin bai da lafiya ne. Dan abinci mai sanyi bai da daɗi kwata-kwata. Nafison abinci yana tiririn shi kafin imma fara ci, saboda in na gama ci, da zafinshi da in gancin shi zanci shi. Eh, dan ya fi daɗi a lokaci. In ka jira sai abinci yayi sanyi kafin ka ci, ba za ka ji daɗin abincin ba ina ganin.

Gaskiya a fanka bai fi AC daɗi ba, amma saboda shi AC yana shiga cikin ƙashin mutum ne, na ga ina gani zan zaba fankan nan. Dan fanka zaka iya ka rage gudun shi ka kai shi lowest inda ba zai inkatar da kai ba. Amma shi matsalar AC da lokaci zai maka illa, duk da shi ma ana rage gudun shi, amma shi dai ina ganin zai fi illa a jikin dan adam.

Gaskiya na taɓa koyan iyo ina yaro, amma na ɗaɗe ban je ruwa ba. Balle na san ko har yanzu na iya iyo. Amma dai in naje na san cikin sakonni kaɗan zan tuna yadda ake iyo a ruwa in sha Allah.

In sha Allahu, ayy madara abu ne mai daɗi, yana ƙara ginshikin jiki, yana ƙara wa ƙasusuwa ƙarfi, yana ƙara kaifin ido, sannan yana ƙara ma mutum lafiya. To gaskiya madara na da kyau, yana da daɗi kuma. To me zai hana mutum ya sha madara?

Eh, kaman yadda na faɗa muku, ni na kan yi ƙoƙari in san na iya. Na san yadna ake abu ko da ba wai zan haƙware bane sosai. Na iya tuƙa mota, in ta kama zan iya in kunna mota, in ja ta in je inda nake so in je. Amma ba wai na zama wani direba gwani bane ba yau.

Ada dai na siya kaya a yanar gizo irin su Ali Express. Amma yanzu gaskiya na da daɗe ban siya kaya ta nan ba saboda jiran kafin kayan su iso. Sanna wani lokaci in kayan sun iso, za ka ga an riga da an faffasa maka su balle in ka siye su. In ka siya abu kaman gilashi, tun kafin ya iso an riga da an salwantar da shi. So gaskiya na daɗe ban siya kaya ta yanar gizo ba. Na fi so in ina son abu in je ta kasuwa ko in aika asuyo min dan ya fi akan ka jira bambancin kuɗin da jiran na da yawa sosai.

Eh to ay birnin ma iri iri ne ƙauyen ma iri iri ne akwai bambamci. Kaga kaman yanzun a inda nike wasu za su ce ai birni ne, wasu kuma za su ce ƙauye ne. To dai gaskiya bazan ce birni bane ba bazan ce kauye bane ba kuma dan in aka je inda aka samu ci gaba, nan zai kasance ƙauye ne. In aka je kuma inda halin su bai kai nan ba, su ma za su ce nan birni ne. To babu yanda za a tantance ina muke a haka. Amma indai maganan zaman birni ne ko ƙauye gaskiya zan fi son zama a birni. Dan naga an fi samun abubuwan rayuwa irin su asibitai, makarantu da gun saida abubuwan ci da irin wanda zaka samu zabi ba tare da ka kai mai ta abu ɗaya ba. Su gaskiya zaman birni a ganina ya fi, na fi son in zauna a birni.

Ni kamar yadda na faɗa muku a baya, bana zuwa kasuwa daga gida nike aiki. Watakan ainafin mai cin gashin kansa, freelancer kenan a turance. To ba wai, ina zuwa kasuwa bane. Amma in ta kama in aka neme ni a gun wa inda nake turama aiki, na ka leƙasu don in ga ya ake ciki. In ji me ya faru, abin da ya sa suke nema na kamar yau haka na fita. Na je inda nike tura musu aiki saboda sun nemi ni in musu wani aiki. Na dawo.

Eh, arana nakan tabbatar in sha ruwa ya kai lita biyu da rabi. In kuma ina jin kishi sosai ranan takan ma kai lita uku. Sannan ancema ya kama ta in rinka shan fiye da haka. To ina ƙoƙarin in ƙara iya ruwan da nake sha, domin jiki na ya rinƙa aiki yadda ya kamata ba tare da naɓar na yi rashin lafiya.

Eh gaskiya babu tsayayyen lokaci da nake zuwa yin wanka. Wani lokaci na kan yi wanka da sassafe in naci abinci. Wani lokaci kuma na kamma kai har yamma ban yi wanka ba. Eh wani lokaci sai dare amma in dai tsayayyen lokaci wanda nake wanka ne ace wanda na fi yi wanka a lokacin toshine daga karfe uku zuwa karfe huɗu haka.

A gaskiya shiyasa ban ma fita daga gida saboda ban son wuri mai hayaniya. Nafi son in zauna. Gaskiya ban son wuri mai hayaniya. Ban ma son haɗuwa da mutane sosai.

A'a ina lulluɓa amma ba da bargo ba, da zanin gado nake lulluɓa don ina jin zafi sosai. Eh ba lulluɓa da bargo amma ina lulluɓa da zanin gado. In ba haka ba, zanyi ta zufa in kasa yin barci, ina lulluɓa da bargo.

E, gaskiya to tun da ba ni ce, ɗaukan aikin da ya fi mahimmanci ba. Haka ne, in an tura min aiki sai a ce mai wannan aikin ana son shi da wuri. To sai in yi ƙoƙari in yi shi, kafin in yi sauran ayyuka. Aikin da yake samun kuɗi ke nan in kuma ayyukan irin gida ne, to mukan duba wanne ne zai hana tafiyar gudanuwar gidan, sai a yi ƙoƙari aka wardashi da wurwuri kafin ayi sauran.

E to kasan biyon kuɗi ma iri-iri ne, akwai biyon kuɗi tura masu kuɗi, in wannan ne e to gaskiya nagan tura ma mutane kuɗi ta mobile ta waya kenan. In kuma sa kati ne irin na waya, na recharge card na kira, ko data wannan ma tum munayin shi saboda murinƙa ma mutane magana.

Eh to. Gaskiya, dai kasancewar wani irin wuta ne, indai wutar lantarki ne, ban iya indai switch ne zan iya in kunna wutar lantarki. In kuma a jara ne, shima na iya in kunna shi, Alhamdulillah. Uhmn kuma wuta ne na gawayi shima in akwai su fetur zan iya in kunna shi lafiya kalau amma in irin wanda ice da ice ne ake haɗawa a kunna, to wannan gaskiya zai yi wahala in kunna shi. Amma dai in yana yi takama shi an kunna, za a sanya da za a yi domin asamu a kunna.

Eh alhamdulillah ina jurewa yaji amma dai saboda ciwon olsa da naƙe da, wataƙan ainifin ciwon ciki da yake da mu na, na haɗar rage cinya ji amma ina da tauri fa yaji sosai.

Eh to ban san wani irin wasa kuke magana ake ba. Indai wasanni ne na barkwanci? To eh, ina son shi. Amma indai wasanni ne na, wa ta kan ainihin yanar gizo-gizo? Wato, game ke nan a turanci? Ina son wasu amma ba na son wasu. In kuma wasanni ne wanda ake yi tsakanin mutane, gaskiya ba na irin wasannin nan sosai saboda banjin daɗinsa.

Eh gaskiya kuɗina suna cikin banki, wato ainihin mobile bankina. Ba na ajiye kuɗina wa takan ainifin wanda ake bugawa a Central Bank. Eh ban, indai ina da amfani da zan yida su ne na kan je in cire iya yawwa a iya kudin da nakeso zanyi amfani da su amma yawanci ban ajiye kuɗi haka sita.

Eh, wato walet ɗina baƙi ne kalan sa, amma ya ma fara lalacewa, so yanzu sai na je na siya wani. Saboda kada kuɗi na su zo su fara zubewa daga cikin walet ɗin yanzu, in zo in yi ta asara.

Eh to, ai abin da yafi amfani cikin abokantaka shine yadda da juna. In babu wannan, bai kamata ka zo kana abokantaka da mutum ba. Dan duk abin da yayi za ka gani, kaman ya na ƙoƙarin cutak kane. So in babu yadda tsakanin kai da abokinka, gwara ka ama fara abokantakan. Sannan wani abu mai muhimmanci shine wa takan ainifin taimakekeniya da zamantakewa mai kyau. In ba haka ba, za a yi ta samun saɓani tsakanin ku da yadda da rashin yadda. In akwai wa ina abubuwa kuma guda biyu, to abokantakanku ba zai taɓa taɓewa ba. Sannan kuma ya kamata ku riƙa taimake-niya, taimakon juna kenan.

Eh wani lokaci na kan kwanta, dan in ɗan samu in huta da ƙwaƙwalwa na, balle ina yi aiki da yawa. Amma ba kowane lokaci bane nake baccin rana, sai in ta kama, kuma in lokaci ya samu. In ina da aiki da yawa bana yin bacci, ina ƙoƙari sai na gama aikin da nike da kafin in yi tunanin hutawa.

Eh to ina ɗan karatu, nakan ɗan duba takardu in ga ko abun da nike aiki akai dai dai ne. Duk in da kuma akwai kuskure sai abi a gyara. Wani lokaci kuma nakan karanta takardu na nishaɗi. Eh wani lokaci kuma akan yanar gizo-gizo nike ɗan duba abubuwa in karanta saboda kada mutum ya zo ya doɗe.

Eh, aƙwai wasu takardu masu muhimmanci da dole sai ka sa su a yanar gizo. In ba haka zasu iya su bace ko ruwa ya lalata su ko kuma a zubdasu ba'a sani ba. Su akwai abubuwa da yawa da na sa a yanar gizo saboda in ina nemanshi nasan ta yanda zanbi in same su akan waya na.